Ai dolen ka dolen ka kai kuka. In kaga bakai kuka ba to albasa albasan baida zafi ne. Man yana da zafi. Mudun albasa yana da zafi, yana da ruwa. Anaya ya kawq dole in ka saka fitar da hawaye. Kanaso ko baka so. Sai dai in bai da zafi.